Ina musaba'a da mutane gaisawa zaman lafiya mutunci haka da wasu sauran abubuwa ka ga abune ne kyau wanda za ka samu lada da sauransu kuma abin yana da dadi cikin jama'a kuma in kana ɗan al shiri da mutane da sauransu za ka ji dadi da wasu abubuwa ka ga abune ne kyau.